Wannan nawune, a konginku shike wanna launi banku ginku shuke.

Wane irin yanayi kake fiso wane irin yanayi kake fi so.

Kana raba hayan ka gawasu, kana raba hayanka tanwankasu.

Kana song kota lantui tsam.

Yaushe kanke huntawa ha warin kake? Yaushe kanke yan warin rake?

Wani irin wasiƙa ke yi ha wace? Wana irin wasiƙa ce ke yi ha wace?

Kai son cin abincin titi. Kaminfa shine abin shi titi.

Yaya ka ke dai daita aiki da rayuwa.

Ka na yin ƙera bidiyo. Ka na yin ƙera, ka na ƙin ƙera bidiyo.

Yaya kake kina dangan taka takwa kwanshi kwanshi.

Sau nawankake kidaya kayayaki kayayaki.

Kana za kwantar shirya shingen kwamfuta ka kwamfuta.

Kana kuwa shanawa abs, kana kuna shanawa, shanawa abs.

Me kake yi da farko lokacin da ka isa ofis. Farkon lokacin da ka isa ofis.

Kana iya kunna wuta? Kana iya kunna wutar, kunna water.

Ana zuwa wurare da wuri, buya da wuri baya.

Wa ce biki ka ke fi so? Wa ce, a biki ka ke, biki ka ke fi so?

Kana fisan zuma ko sha yuwa. Kana fisan zuma ko yuwa.

Mai kakeyi lokacin daka kamu da mura? Mai ka ke yi lokacin da mura.

Kana rubuta kanshe ƙudin aiki, kana rubuta kanshe kwandin aiki.

Kane ya amfani da kwamfuta. Ana kira dam kamfuta.

Kana iya jefa dutse nesa kanan ya jefa dutse netsa.

Nawa za a yi kanki kalon wayanka? Kanki kallon wayanka.

Yanka ke manganese, damuwa na aiki da aiki manganese, damuwa a aiki.

Shaunawa take tin sake, ke danko ke sake ke danko.

Yanka unguwanku take take ungu afu take.

Kana ƙare wayanka, danga kwaya kuta. Ana ƙare wayanka, danga kwaya kuta.

Kana rike laima lokai she ruwa kana rike laima kai she kai she ruwa.

Kana shon abin Shema kaji. Kana she abin Shema yaji.

Kana feson zuma a yambini kom koyi kana feson zuma a bini kondore.

Wanan 'ya'yan itace ka ke fiso. Wanan 'ya'yan itace ka ki fiso.

Kana saya tabo tabarawo. Kana saya tabarawo.

Yaya kanke cewa haraye. Yaya kanke cewa har la haraye.

Yau nawa ka ke wanken tafafi? Yau nawa ka ke wanke tufafi?

Kanan iya tukin mota. Kanan hiya tukin mota.

Yaya ya kaki jagora ta mutum, yaya jagora ta mutum mutane.

Yaya kake yaya kake haɗuwa da abokan ciniki.

Yaya kake jurewa safe. Yaya kanke jurewa, shi ya fi.

Yaya kakake shirya kayonka wanka. Yaya kakake shirya kayonka.

Kana amfanin daruwanin rijiya. Kuna amfanin daruwan rijiya.

Kana da manufa na wata-wata. Kana da manufa wata-wata.

Kana iya banda bakwanshen, kanan iya banda bakwanshen bakwanshen.

Kana shaya hula. Kana shaya, kana shaya hula hula.

Kana tahunawa guru. Tahun-tahun nawa, nawa guru.

Yaya kake zuba da shara. Yaya suke zuba da shara.

Sau nawa kake goge haƙora? Sau nawa ka ke goge haƙora?

Wane abin shan ya ga gajiya kake fi so ga gaggiya kake fi so.

Wanan launi kaki fiso. Wanan launi, launi kaki fiso.

Wani kaya marmari kakafi so wani kaya marmari kaka fi so.

Kana sa uniform ha wurin aiki kana sa uniform a wurin aiki.

Yaya kuke saduwa ha wari haike saduwa ha warin haike.

Kana shan magani kallum. Kana shan magani magani kullum.

Ina kake ajiye makullan ku. Ina kaki ha jiye ma kula'n ku.

Yaya keken kaba bako yaya kaken kaba bako.

Nawa ma stashin kaki amfani da su. Nawa ma stashin taki amfani da su.

Wa yanka mayaka na seka haya ja. Wa yaka na shika hija.

Kana tara shaban ƙudi. Kana tara ta shaba ƙuri.

Kana zuwa aiki lokaci dai dai, kana lokaci aiki lokaci dai dai.

Wanne irin fim kake son kallo? Wani irin fim kake son kallo?

Me kakeyi ta ranguwar abinci? Kake ranguwar abinci?

Kana duban kalanda kullum. Kana duban kalanda kalanda kalon.

Kana iya busa taski sake, kana iya busa tasa sake.

Yaya kuke kawawa kawowa gidan kurkuku. Yaya kuke kawowa gidan kurkuku?

Wane iri kayan ɗaki kakefiso take ɗaki kakefiso?

Kalon haike, bayan kanke a kalamala haike haike lokashe.

Mi ka ke ji don ki yaye lafiya. Mi ka ke ji don ka yaye lafiya.

Wanne aikin gida kake yi kullum? Aikin gida ka ke yi kullum?

Haya kake tahama tamaka wa mutini. Tahama ka wa mutini.

Mi kake yi da safiya lokacin da ka faka lokacin da ka faka.

Yaushe kake ci abincin dare. Yaushi kake shi abin, abin dare.

Gane Fisom kaya Zaki kogin shiri, gane Fasom kaya Akinsu kushiri.

Kada sun ruwa yan ita shida kada sun ruwa yan ita ita shida.

Kanan fi son miya mai zafi koko shayi. Kanan fi son miya shayi.

Kana yin aiki bayan lukaci. Kana yin aiki baya lukache.

Kujeran ka suna da dadi. Kujeru ka suna da dadi.

Yaya kaka son dafe kwa yi kaka son dafa kwa yi.

Wana hab kake amfani da shido soƙoni shidan sako ne.

Wa nawa bokiti kuke danso a ga di danso a gadi?

Wana gudu na fanka kake fi so wana gudu na fanka kake fiso.

Yaya kake tura, sayan da su ke fi kunshi mashin.

Wani herin takalman kake fisu wani herin takalman take fisu.

Sau nawa kanke shebda kinka? Sau nawa kake shiri da kinka?

Kana fanka so wa shi yawwa kana sanka so wa ko shi waya.

Wane irin mai kake amfanin da shi. Wana Jeremiah kake amfanin da shi.

Nawa ruwa kake sha kullum ke sha kallum?

Ina kake tofa miyau ina kake tofa tofa miyau.

Shaunawa kake rubata rahoto rahoto.

Mine, menene yankeesha kashi dariya? Menene yankasha ki dariya?

Yaushe kanke kajin wayanka? Yaushe kanke wayanka?

Menene kake son kanza a wurin aiki? Menene kake son kanza waike?

Kana fison zoma a kujera ko tambama jukera ko tambama.

Wani malami kake fisu. Wani malam malam ka ke fisu.

Wa ni irin ƙasa gidanƙo yake dashi. Wa ni irin ƙasa gidanƙo yanke dashe.

Kana sanya safar kwllon, kana san ya safa kallon kwallon.

Kana siyan kiya yanan kizo,

Ina kaki a jiya hotu wa wa yaka wa yaka kaki kuma wa yaka.

Yaya kake koyon fasaha sabo?

Kana shan zuma kusa kan, za kasa kusa kan ta.

Mi ka ke yi anjima kafin ka kwana, kama kafin ka ku kwana.

Wani shago ka ke fi zuwa, wani ka ke fi zuwa.

Kana kuka lokacin yanka albasa? Kana kuka lokaci yanka albasa.

Ya na wari aike wa aikin koyarwa.

Kanaji kukan zakura wa dashi.

Kana hiya hawan kake, kana hiya hawan kake, anyi shi iya hawan kake.